Eh ina iya tsalle igiya. Wasa ne da muna yi da ina yi tun ina ƙarami da abokaina. Mukan tsalle igiya muna mutane biyu su riƙe igiya din a ƙarshe ƙarshe gidan ana, ana, ana rila shi mutum na sakiya yana tsalle, yana tsalle, yana tsalle.

Nikan jagorantar mutane, ina nuna musu hanyan da za su bi, abubuwan za su faɗa ko kuma abin da ya kamata su yi. In haka ni ma ma ina so a ringa jagorance ni, shi ya sa nikan so jagorance mutane. Na ga mutum da yana yin abun da ba kyau, nikan jagorance shi. In mutum na neman in mutum na neman wanda ya kamata ya jagorance shi, nikan taimake su. Abokanai na ne ko kuma abokansu ana aiki dasu.

Eh nikan, nikan duba duk abun da naci, na sha ko na faɗi da shi. Ina, ina duba ko yana nan da kyau ko yana nan kyawawa. Nikan je ina dan ji ko, ko dan ciwo kaɗan a jiki. Nikan je wurin likita ko in je wurin chemist a ji a duba ko akwai dan abu a jikina. Nikan, eh nikan je wurin dentist. Mm after, after wata uku uku in je in duba ko akwai abun da yana cikina da a hakorina wanda yana neman dubawa. Nikan je kuma wurin da zai ja duba min ido, a gan ko akwai kai zai yasa idona ya lalace.

Ina son zuwa wurare da, da wuri saboda in san yanayin yadda wurin zai zama ko yadda abun da na je wurin yi ya zama. Bana son zuwa latti ko bana son zuwa daga baya saboda na je daga baya zan iya, zan, wasu abubuwa za su iya faru da, da, da, da ba ni na wurin ko kuma abun da ya kamata in sani da ba zan sani ba saboda na je, na je da latti.

Eh nakan mike jiki da safe. Ko wanda safe ina tashi bacci nakan mike jiki. Ina mike jiki su-- eh, in dai, in dai, in dai, in dai akwai ɗan, in dai akwai ɗan gajiya jikina yakan taimake ni ya cire daga gajiya, ya sa ni in ji ina da ƙarfi kuma yakan taimake ni in dinga, in dinga, in dinga aje, in, in aje jiki, jiki mai, mai ƙarfi.

Mai da ina amfani da shi, na fi son amfani da vaseline saboda vaseline mai ne da kowa zai iya amfani da shi. In akwai zafi kuma yana taimake. In akwai ciwo zai sa shi a jefin ciwo ya taimake ya cire cuta, kuma yana cuta shikawa.

In akayi mutanen da na sani ko kuma kusa da ni wanda, wanda, wanda muna kasuwanci tare ko kuma suna kasuwanci ko kuma ina kasuwanci sun san ni nakan, eh, eh nikan taimake su ko kuma in basu da in suna da kuɗi basu ko kuma basu da kuɗi suna neman abu nakan taimake su nakan basu bashi wani lokaci. In, in haka dangantakar mu kuma zai yi ƙarfi kuma in hakane suna taimake ni kuma in ban da shi sukan daban bashi wanda in an jima ina suna samun kuɗin zan ba da shi. A haka zai yi hasani ko, ko, ko, ko min, ko min mai ina nima buɗe su ne kai za su fara zuwa, eh, zuciya na in su zo zuciya na zan tashi in je wurin su. Kowa zai yi hasani kuma, eh, wurin su ne zan dinga zuwa kowanda lokaci ba zan tashi in je wurin wani kuma niman kaya ba.

Eh, wurin aiki na, ina aiki a ofis na accounting ne, so duka abin da muna yi muna sa corporate mukan sa ba shi bane bambanta da uniform. To a wurin abin da muna sa wurin aiki kenan.

Ina iya busa tsaki da ƙwarai. Abin da mun yi amfani da shi mu yi wasa ne lokacin da muna yara. Tun lokacin muna ƙanƙananan yara, mukan busa tsaki, muna kiran juna, muna wasa, muna ɓoye wa, muna neman juna kuwa kuma ina da kanne da ina busa tsaki yakan tashi zuwa wurina. Sha abin da ya sa na iya busa tsaki nan sosai sosai.

Na fi son takalma wanda, wanda, wanda nika zan iya sa ƙafana duka ya rufe. Kowa na fi son bakin takalmi saboda in, in akwai ƙura ko akwai datti ko na amfani da shi na fita waje ba zai, ba zai wani, ba zai wani nuna datti ba. Kowa kuma na wanke shi na zo wurin wanke wa shi ba zai, ba zai bani wahala ba. Saboda idan zan wanke shi zan wanke shi zai fita fiyes.

Abun da ina koya shine a cikin rikici kar ka dauke gefe tukuna. Abun da za ka yi in ka fara shine, shine ka ba su hakuri. In ka ba su hakuri sai sun don sauka kaɗan, sai, sai, sai ka fara jama. Ko wa ka nuna mashi wurin da ya yi da ba daidai ba. In ka fara haka, haka dukansu sun gane wurin abun da su yi da ba daidai ba. Za ka iya sansanta su tare.

A'a ban cika son cin abincin titi ba, amma dai wani lokaci dai banda, banda, banda abun da zan yi dole kuwa in yunwa ya rike ni ko naje wurin aiki dole akwai amma dai na fi son in je wurin restaurant in ci amma dai in zan yi rike abinci in je wurin aiki na fi son in rike in je wurin aiki. A'a bana son siya a gefen titi muna siya abincin ba dai zan siya abinci kuɗin snacks bane eh shine zan iya siya a titi.

Nika goga haƙori na sau biyu a rana, ina goga shi ina tashi daga bacci sai kuma inna kara ci abinci kafin zan yi bacci sai in kara goga. Yakan taimake ni na tashi da safe saboda inna tashi ba zan samu ko kananan abinci haƙori na ba kuwa zai taimake haƙori na su yi ƙarfi kuma sai rigewa wari a bakina.

Eh nakan rike lema lokacin ruwa. In na gan kama akwai don alama ko kuma alamomin ruwa, bai ruwa zai fadi. Nakan so in rike lema in naje wurin da zan je. Ko ruwa ya fara fadi ba zai dame ni ba. Amma ruwa din ya yi karfi sosai. Nakan so in jira tukuna in ya rinragu sai in shiga in yi amfani da lema na in je wurin da zan je.

Na kamu da mura, abinda nakayi lokaci zan fara rufe jikina da, da, da, da ƙayayyakin sanyi. Na rufe jikina da, da, da, da bargo yana hana sanyin shiga cikina saina kanje in fara neman magani. Na kanje chemist ko wurin likita inje in karba prescription na magani. Na karba sai inje in siya magani sai insha. Wani kan so sha wannan, wa, tom-tom. Na kansha tom-tom yakan taimakeni sosai a lokacin mura.

Na fi son bikin aure. Eh, na fi son zuwa bikin aure in bikin aure abokanai na ne ko kuma mutanen da na sani zan zuwa wurin bikin. Saboda bikin aure wuri ne da ka je ka ji daɗi, ka yi murna, ka yi rawa da mutanen wanda suna jin daɗi.

Na fi son amfani da tsintsiya mai laushi. iNa amfani da tsintsiya mai laushi, shara yana cire duka datti, yana cire duka datti, yana sa cire duka ƙura. Amma tsintsiya mai ƙarfi yakan tsallakewar wayansu datti kuma baya kan cire ƙura.

Muka yi amfani da takarda, muka yi amfani da abun rubutu, muka yi amfani da kwamfuta, muka yi amfani da kayayyaki da yawa a wurin aiki. Ba zan iya fara kirga su duka ba amma muna amfani da sosai da sosai a wurin aiki.

Eh ina so kuwa bana son ci abun da akwai kwari ko wake ne. Shiyasa na ke son ajiye shi a wurin da kwari ba za su iya shiga ba kuma a wurin da ba wannan da zai sa kwari su shiga.

Nakan share ɗakina sau biyu ko sau uku a rana. Yanzu nan muna lokacin ƙura ne, so in ban share ɗakina ba ƙura zai dinga cika ko'ina. Ko na share so daya ne in na don buɗe ƙofa kaɗan, ƙura zai dawo ya cika ko'ina. Shi ya sa nafi son share ɗakina sau biyu ko sau uku a rana.

Muna da madubi guda biyu a cikin gida, daya a cikin ɗakin da muna kwanciya muna kwana, daya a cikin bathroom a cikin wurin wanka wurin da ina wanka.

Ina tsarkake gidanmu kaman guda tsawon uku a rana, tsawon uku tunda in cire kura, in cire datti, in cire duka kankananan ƙasa da suna cikin ɗaki, saboda ɗakin ya zama kyas, saboda ya zama.

Ni kan kallon madubi kaman sun uku ko, ko hudu a cikin, a cikin rana in dai na tashi. In zan, in zan, in zan wanke bakina nakan, nakan yi amfani da madubin da yana cikin wurin wanka. In na ƙare wanka ina, ina so in sami kai, in ƙara, in ƙara jigɗi tattaɓa kaina sosai kuma in yi amfani da madubin wurin bacina wurin da nakan duba gan abin da ina yi.

Yanda nake daidaita aiki da rayuwa kuma nakan duba lokacin da ana nimana a wurin aiki. Na san lokacin ɗin sai in duba, inna kare, na kare aikin da ana niman in yi a wurin aiki sai lokaci nawa ne ya rage mun kuma da, da, da, da nizan iyayin aikin rayuwa. Haka ne nakan daidaita sai na kare na aiki da sauri sai in koma in cigaba aikin rayuwa.

Eh na fi son kayan marmari da yawa. Na fi son abu, abu, abu wanda akwai don sugar, akwai don mai zaki. Na fi son kamar zan ce kunu, na fi son kunun gyaɗa, na fi son kunun zaki, na fi son zobo, ina son biskit, ina son sweet, ina son kankanann kayakin da ana ci, kayan kayan kwaɗayi.

Eh ni mutum ne wanda ina son sa mutane dariya, ina son sa ma mutane jin daɗi ko a wurin aiki, ko abokanai na ko 'yan uwayena nakan so sa musu yin abun da zai sa su dariya kuma ya sa su so. Eh na yi yayin baƙunci.

In na kuna fankaya da dare in akwai zafi, na fi son sashi a, a, a biyar tunda biyar ne me, me, me, me na ƙarshe din shine ya fi gudu. To na fi son sa a biyar amma in lokacin sanyi ne kuma nakan, ina neman dan iska a ɗaki sai nakan sa uku ko biyu amma dai in lokacin zafi ne na fi son sa biyar.

Na fi son amfani da lift saboda in na yi amfani da lift ina kai wurin da ina son kai. In na kai sama ko, ko, ko, ko wanda level na kai, eh zan iya samun ƙarfi. Ƙarfin da zan cigaba aiki ko in cigaba abun da ya kawo ni wuri din. Amma in na hau matakala ni inna kai wurin da zan kai lokacin gajiya ya shiga jiki koh.

Idan na- ina zama a cikin ɗakina dai ina son in saukar da labule ko kuma blind ɗin, in na saukar dashi ina son wuri mai haske amma karya yayi haske sosai. Na fi dai son wuri yayi haske kaɗan amma yafi duhu.

Eh, ni da makwabta na muna shiri sosai, mu kan suna waje, muna taɗi, mu kan taimake juna da abubuwan da muna nema, mu na daina kusa tare sosai. Su muka yin duka abun da za muyi kuwa ba mu cika, ba ma faɗa, ba ma zaman kishi.

A'a banida kasuwanci amma dai inna shiga kasuwa naje siyan abune. Ina je siyan abu, in bada kuɗi aban abunda inaso in dawo gida. Shine kawai kasuwancin danayi. Ammani banda shago da nakan saya ina siyarda abubuwa ma mutane.

Ko wanda wata dai mu kan dai sa dubu biyar a mita, inmun sa mita yakan ɗauke mu duka wata ne tunda ba mu da kayan nauyi da za mu sa da za su ja wuta. In sun ja wuta sai ya sa unit ya gama dayawa. So muna dai sa wuta kaɗan kaɗan ne amma kuwa yakan yi mana zuwa duka wata.

Nakan ci abincin dare kullum in ba de na ci abinci mai nauyi da ya rike min ciki daga rana zuwa dare ba. Amma dai ko wane da dare ni kan ci abinci kafin bacci. Ko ana son ci abincin dare da sauri. In dai na ci da sauri zan iya samun ya yaran su kaka sa kafin in bacci.

Akwai abin da yana yi a wayata a karfe ɗaya da dare a kowanda rana. Lokacin da ina ƙare yi shi, ta shi, baci da dare kowanda rana. Abin da nake yi ke nan tun sai na gama kafin zan fara bacci da sauƙi fiye da dari.

Ina tafiya waje ne ina jin tofa miyau. Nakan tofa a gefe, a ta gefe wurin da akwai kasa da zai shiga kasa da sauri. Amma bana son jefa wurin da akwai kwalta. Ina cikin gida ne ina jin tofa miyau, sai in bude ko windo na in tofa a waje ko kuma in je bathroom in tofa. In na kare sai in zuba ruwa a wuri din.

Nakan jin tsoron abubuwa da yawa. Nakan jin tsoro kaman maciji. Bana son tsaya kusa da wurin da akwai kyankyaso, kuma bana son kusa da wurin da akwai bera. Na ji tsoron abubuwa da yawa.

Eh ina son jin kiɗa, kiɗa mai sauti. Ina son jin kiɗan da yana taɓa zuciya, ya ganganta ne lokacin da abin da ina ji lokacin a zuciya. Duk abin da ya zuciya na ya ban ji lokacin shine zan ji amma dai na fi son mai kiɗa ne.

Nikan shirya ayyukana da wanda yafi mahimmanci da wanda zai danci mun lokaci ya daidai haka sune zan fara daga su sai in bari in yi su. Nakare yin su sai in koma wande de basu da wuya kuma da wande basu wani fim na muhimmanci ba.